Mutane da dama suna ƙarfafa mini gwiwa. Musamman iyaye na, 'yan uwana da abokanai suna bani shawara, suna ƙarfafani idan na fuskanci kalubale kuma suna kara mini ƙwarin ƙwarin gwiwa in ci gaba da ƙoƙari. Goyon bayansu yana taimaka mini wajen cimma burina.

Eh, kujerun mu suna da daɗi, anyi su ne domin su ba mutum kwanciyar hankali yayin zama. Suna da karfi, suna da tsafta kuma suna taimakon mutum ya zauna cikin natsuwa na dogon lokaci. Duk da haka, muna kula da su akai-akai domin su ci gaba da kasancewa cikin yanayi mai kyau.

Idan na ji damuwa a aiki, na kan fara da tsara ayyukansa bisa muhimmanci. Haka kuma, na kan ɗauki dam hutu kaɗan idan ya dace domin in huta. Ina kuma tattauna da abokanan aiki idan ina bukatar temako, bugu da kari na kan yi ƙoƙarin kasancewa cikin natsuwa da tunani mai kyau domin in ci gaba da aiki yadda ya kamata.

Ni na fi son zama a birni, dalili kuwa shine akwai damar samun aiki, ilimi da kasuwanci fiye da ƙauye. Haka kuma akwai asibitoci, hanyoyi da sauran muhimmancin ayyuka cikin sauƙi. Duk da cewa rayuwa a birni tana iya zama mai tsada, dan ina ganin damar ci gaba da bunƙasa rayuwa ta fi yawa a birni.

Eh da gaske ne, mun taba bacewa a hanya lokacin muna kan tafiya ne zamu je wani gari. Ammann a cikin kankanin lokaci munka yi amfani da Google Maps ɗin mu na kan waya, sai da munka samu hanya a cikin kankanin lokaci, har taka munka fita daga cikin wannan wahala.

Eh waya na tana daidaita haske da kanta. Na sa shi ne a automatic brightness. Don duk lokacin da nake waje hasken za ta ɗan ragu kuma duk lokacin da na shigo cikin gida hasken za ta ɗan karuwa. Yanda ta yi ba za ta lalata mun ido ba.

Ni na fi son na aika sako na murya saboda ta fi sauri. Kawai zan dannane in recording sai kuma in tura. Amma rubutu tana daukan lokaci sosai kafin a gama rubutawa kafin kuma a tura shi isa ni nafi son.

Ni akai-akai na fi son miya mai zafi sosai, dan da cewa miya wanda tayi sanyi bata da daɗin ci, dan kuma mafi yawansu suna iso wurin lalacewa, shi yasa na ke son miya mai zafi sosai duk lokacin da na ke son cin abinci.

Ni na fi son waƙoƙin ilmantarwa da na nishadi masu ɗauke da saƙo mai kyau. Irin waɗanda waƙoƙin suna ƙarfafa mini giwa, suna koya mini darasi na rayuwa kuma suna sa ni jin daɗi. Ina sauraron su lokacin hutu ko yayin tafiya.

Gurin aikin mu manufacturing company ne. Muna yin sweet, biscuit da lemun yara. Kamfanin babba ne na turawa ne Indiya sun ka zo sun ka kafa shi. Mutane da yawa ne suke aiki a kamfanin kuma suna biya sosai.

Eh, nakan sanya safa kullum kusan kullum, musamman idan zan je aiki ko makaranta. Sanya safa yana taimaka wajen kare ƙafafuwa da kuma sa takalmi yafi zama cikin kwanciyar hankali. Haka kuma yana taimaka wajen kiyaye tsabta da rage wari. Saboda haka sanya safa ya zama wani ɓangare na abun da nake yi a kullun.

Ina amfani da kofofin sadarwa zamani da dama, mafi yawan su kuma ina amfani da WhatsApp domin sadarwa da iyali da abokai. Haka kuma ina amfani da Facebook, Instagram, TikTok da X domin samun labarai, koyon sababbin abubuwa da dama.

Ni na fi son zama a kujera. Dalili shine kujera tana bani kwanciyar hankali, musamman idan zan yi aiki, karatu ko cin abinci. Haka kuma tana taimakawa wajen zama cikin yanayi mai kyau. Duk da haka, tabarma ma tana da amfani, musamman idan ana son hutawa ko zama tare da iyali a gida.

Idan za a shirya abinci ga mutane da yawa, abu na farko shine a tsara adadin mutanen da za su ci, bayan haka a sayo kayan abinci masu inganci da tsabta. Daga nan sai a wanke kayan lambu da nama, a shirya kayan miya sannan a fara girki cikin sari. Ana tabbatar da cewa an dafa abinci sosai kuma an kiyaye tsabta a kowane mataki. A ƙarshe, a raba abinci cikin sari domin kowa ya samu cikin sauƙi.

Muna aiki tare da ƙungiya ta hanyar adadin kai da mutuntakan juna. Kowane mutum yana yin aikinsa yadda ya kamata, sannan muna taimakawa juna idan akwai bukata. Muna tattaunawa domin ware matsaloli da kuma cimma buri cikin sauki.

Abun da nafi tunawa da kuruciya ta shine lokacin da nake wasa da abokai da kuma zuwa makaranta mukanyi wasa iri iri kuma munajin dadin rayuwa ba tare da damuwa ba ina kuma tunawa da shawarwari da kulawar iyayena waɗanda suke taimaka mini wajen tarbiyya.

Wata babbar nasara da na tafasa mu a kasuwa ita ce lokacin da na cimma burin tallace-tallace a cikin wata guda. Na yi mu'amala da kwastomomi cikin girmamawa da gaskiya, kuma hakan ya sa mutane da yawa su kan amince da ni. Wannan nasarar ta kara mini karfin gwiwa da kwarewa wajen kasuwanci kuma ta koya mini muhimmancin jajircewa da kyautata ilima ga kwastomomi.

Anguwar mu ana kula da muhalli ta hanyar tattara shara akai akai da zubar da ita a wuraren da aka tanada. Mutane suna share gidajensu da hanyoyi domin a kiyaye tsabta. Haka kuma ana wayar da kan jama'a gami da muhimmanci tsabtar muhalli domin kare lafiya.

Eh, nakan tara sabuwar kuɗi idan na samu ina ajiye su ne a wani guri na musamman domin amfani da su idan akwai buƙata. Ko da yake sabuwar kuɗi ba su da yawa, idan aka tara su a hankali, suna iya zama masu amfani. Wanne yana taimaka mini wajen koyon adanawa da kula da kuɗi.

Idan ina jira a layi, nakan kasance cikin haƙuri da natsuwa. Ina mutunta waɗanda suka zo kafin ni kuma bana ƙoƙarin tsallake layi. Idan layi ya yi tsawo, nakan yi amfani da lokacin wajen karatu ko duba waya. Yin haƙuri da bin doka yana taimakawa komai ya tafi cikin tsari.

Na taɓa ziyartar ƙauyen iyaye kuma na ji daɗin wannan ziyarar sosai. Na haɗu da dangi da abokai, sannan na koyi wasu al'adu da tarihin iyalinmu. Na kuma ga yadda mutane ke gudanar da rayuwarsu cikin haɗin kai da taimakon juna.

Abincin da na fi so in dafa shine shinkafa. Inason dafata saboda tana da saukin shiryawa kuma mutane da yawa sunason cinta ina tabbatar da cewa na yi amfani da kayan abinci masu kyau da kuma kiyaye tsabta yayin girki. Ina jin daɗi idan mutane sun yaba da abincin da na dafa.